Eh muna amfani da ruwan rijiya wajen yin wanki ko kuma wajen yin wanke wanke sannan kuma ba mu amfani da shi mu sha domin yanzu ruwan rijiya babu kya wun shan.

Ina son ci abinci mai yadi sosai, domin abinci mai yadi yana ƙara bani kuzari naci abinci kuma yana son sani in sha ruwa sosai wajen naci abinci.

Aikin gida da na ke yi kullum na kan yi shara, na kan yi wanke wanke wani lokaci ma na iya dafa abinci kafin na tafi wajen aiki.

Abin da na ke gina dangantaka a kasuwanci shine ni da kostomomi na, ina ɗaukan su da mutunci, kuma ina ɗaukan su da muhimmanci. Sannan ina iya kiransu ko da gaisuwa ne ba sai lalle kasuwanci ba.

Yadda na ke inganta aikinmu shine na tabbatar cewa ayyukan in an yi su ne gaba ɗaya bisa tsari ba tare da an je an yi abin da bai kamata ba.

Ni nafi son tuwo dalilin da yasa na ke son tuwo saboda ya fi mini ri kemin ciki sannan kuma lokacin zafi nakan iya ci sosai in sha ruwa haka.

Eh ina tara tsabar kuɗi dalilin daya sa nake tara tsabar kuɗi wani lokaci idan ina buƙatan kuɗi a hannuna wanda zan iya shiga kasuwa inyi sayayya domin ba kowane shago bane suke buƙatar tiransfa.

Dangantakar mu da makwat ta gaskiya dangantaka ne mai kyau banda wani lokaci suna iya zuwa gidan mu su taya mu aiki kuma mun samu zarafi mu kan je gidansu mu taya su aiki a gidan su.

Lokaci na shekara da na fi so na fi so lokaci na ƙarshen shekara domin lokacin lokacin bikin Kirsimeti ne abokanai na da suke da nisa su kunzo muyi murna tare.

Nasan ci yadda hutuna bakin kogi ne don najin samu ihira na zamu sha iska wani lokaci na kanje da m.p na inji waka.

Abubuwan da na ke da ragowar abinci shine wani lokaci na kan ɗumama, wani lokaci kuma na kan ba wa dabbobin gidana, ko kuma in na ga akwai yara kusa na kan ba su su ci.

Eh ina son cin abincin titi amma ba kowane lokaci bane nake cin abincin titi. Kafin na ci abincin titi sai ina sha'awar cin garau-garau na shinkafa da wake da yaji.

Na fi son jan nama ko kuma wani lokaci na son cin naman alade. Dalili yasa na ke son cin naman alade wani lokaci domin maikonsa ne na ke son ci.

Yadda nake kare kanmu daga sauro saboda magance maleriya, na amfani da sauro net na sa'a nan kuma wani lokaci kuma nakan yi amfani da bargo na lulluɓe jikina.

Ina iya duba sakonni a aiki sau biyu da safe, sa'annan kuma da rana in duba sau biyu da yamma ma na kara na duba sau biyu.

Na fi so launi da ke nan baki da fari da kuma digon ja a jikinsa. Domin ko a sutura da na ke amfani da shi in je wajen aiki ma kalan din ke nan.

Yadda muke bikin ranar haihuwar mu ni da wadda za mu yi murna din tare. Nakan siya kaza ko kuma in siya kayan sanyi wadda za mu sha, mu yi murna, mu yi rawa, sai kowa ya watse ya tafi gida.

Duk lokacin da na kamu da mura na kan yi sauri na je wajen likita ne na yi masa magana cewa na kamu da mura ya ba ni maganin da zan sha saboda in magance mura.

Ina yawan zuwa kasuwa ranar Laraba ko kuma ranar Asabar. Dalilin da ya sa nake zuwa kasuwa ranar Laraba saboda ranar din ne nake jin siyan, kayayyakin aiki da naki buƙata a shago na.

Eh ina amfani da matashin wuya amma kuma matashin wuya na yanzu ya ɓata. Ina kokari idan na samu kuɗi zan siya sabo saboda yana min amfani sosai.

Eh ina yin ciniki a kasuwa, domin yanayin abubuwan da nake sayarwa ba na sa musu kuɗi mai yawa. Ina sa kuɗi da kowa zai iya sayan abubuwan da nake sayarwa a kasuwa.

Kalan takalma da nake so, na fi son takalman sandals ko kuma in samu takalman boot wanda zan iya sa in je wajen aiki da shi, sannan kuma in je coci da shi.

Launi tawwada da nake amfani da shi, ina amfani da mai tabo ja da kuma mai ɗibi tabo fari. Na jima ina amfani da wannan launin tawada tun ina kankani.

Eh ina kare wayana daga kwayar cuta shi yasa bana barin kowane waya yayi connecting Bluetooth dinsa da nawa domin na taɓa barin wayana ya kamu da wayar cuta kuma ya yi min illa a waya sosai.

Eh, ina jin kukan zakara idan na tashi da sassafe domin muna kiwon kaji a gidanmu. Wani lokaci idan na tashi, irin karfe hudu na safe haka daina masu sai im fara jin kukansu.

Irin kayan ɗaki da na fi so ni, na fi son kocin da TV da gado da kuma labule. Su ne abubuwan ɗaki da nake so.

Yadda na ke kawo wa gidan mu shine duk lokaci da in na yi aiki, in na samu kuɗi da zan iya siya musu abubuwa in kawo musu gida, na kan siya musu. In ba na da shi kuma suna iya ganewa ba damuwa.

Ina zuwa kasuwa da sassafe ranar Lahadi wani lokacin ma saboda jin siyan abubuwan da nake buƙata wurin aiki kafin na rana Litinin in je wajen aikina.

Yawan danginmu a gida mun kai wajen mu bakwai, muna da maza guda shida da kuma mace guda ɗaya ita ce ƴar autan mu sanna kuma wani yayyan mu gaba ki daya ya yi aure.